Gaskiya maƙotanmu mutanen kirki ne, saboda muna zaman lafiya dasu sannan mun kai shekara irin ashirin da biyar muna tare dasu kuma suna taimaka mana gaskiya daidai gwargwado. Ko da ace ba mana a gida, wani lokaci suna zuwa su zauna, su dinga lura da shiga fice waye yake zuwa zai shiga gidanmu da wanda ba wane. Suna la'akari da wannan abun gaskiya. Kuma suna bamu gudummawa yanda ya kamata gaskiya. Muna haɗuwa akai akai, duk lokacin da zaka fito ko zaka fita gida in wani ya fito haka zaku haɗu ku gaisa dasu.

Gaskiya akwai lokacin da na taɓa yin tafiya. Muna cikin tafiya drivern kawai, hankalin shi baya jikin shi ne ko ya, ko yana kalle-kalle ne. Kawai sai muka tinkara wata mota. Mu ɗan fasinjoji da muke cikin mota sai muke ce mai ka kula, ka kula, ka kula. Ina! Bai ankara ba har sai da lokacin da yazo gab da motan da take gabanmu. Kawai sai muka buge da motar muka buga motan. To abindai da mai motan yace shi kawai motan na-na-na-na-na wurin aikin su ne. Dole a biya shi kuɗin gyaran motan. Boot ɗin ya ɗan samu matsala. Sai muka fiffito dai ana ta bashi haƙuri amma ina. Toh sakamakon hakan, a ƙarshe dai kawai dai dole ya cire kuɗi, ya bashi, ya je ya tafi a gyara mai mota.

Eh gaskiya tafiya wurin wurare dai da muke yi a ƙafa sometimes in ba nisa ka tafi amma in zaka je wuri da nisa zaka hau moto ko ka hau mashin ko ka hau mashin mai ƙafa uku. Keke na pipe kenan ka tafi duk inda zaka je wurare daban daban. Keke na pipe kenan ka tafi duk inda zaka je wurare daban daban. Wani lokaci ka hau jirgi, wani lokaci ka hau jirgin ƙasa, wani lokaci ka hau jirgin sama, wani lokaci ka hau mota. Amma in zaka je wuri da nisa zaka hau moto.

A gaskiya zaka ji babu daɗi amma in babu wuta mako guda. Kawai wayoyinka ne da za ka samu. Ina ga wannan abun power bank ɗin da zaka dinga samun caji dai kana kaiwa ko da wani wuri ne ko da wurin caji ne a dinga sama caji na kuɗi wanda zai taimaka ma dai ka dinga cajin wayanka. Kana yin kallo a cikin wayanka kana shiga yanar gizogizonka kana dube dube tun da babu wutan da za ka je kayi wani abun ko wani abun har zuwa mako ɗaya toh abun da ya kamata dai kawai ka yi ke nan.

Eh ƙwarai mana, muna yin ciniki a kasuwancin mu mana. Duk lokacin da muka zo muna yin kasuwanci, ah muna samun ciniki yanda ya kamata saboda wannan kasuwancin da muke yi shine yake sa muke jin ƙwarin gwiwan cewa za muyi ciniki kuma in muka zauna muka cigaba masu za a zo a mana ciniki yanda.